Nawa matashin kake amfani da su? Nawa kake amfani da mata-- nawa matashin kake amfani da su? Duk wata ina yin spend, ina kashe kuɗi kusan dubu biyar da dubu shida da gaskiya. Ba za su kai ba saboda iya su nake samu kuma ba na kashe su, ina tattali ne. Ka je zan kashe wanda suka samu.

Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wuta? Na iya kunna wuta. Wuta ana ƙyastawa da ashana, ko mu je mu ɗebo wani gida sai mu zo mu kunna tamu, domin mu samu abin da ake. So ake wuta ta kama a dafa abinci ko a yi girki ko ka dafa ruwa dan shan tea.

Rubutunka yana da kyau. Rubutunka yana da kyau. Rubutunka yana da kyau. Rubutuna yana da kyau sosai. Ina good handwriting. Duk abin da zan rubuta yana kasancewa ne ina fahimta shi. Dama ance, wai iya rubutu ba shine rubuta abin da za a fahimta kuwa a gane. Shine iya rubutu. Kuma na iya su.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Menene abin da kake yi don nishaɗi? Domin na samu nishaɗi ina yin ball. Ina buga ƙwallon ƙafa saboda ina buga ƙwallon ƙafa na fi nishaɗi fiye da in je in kalli ball.